Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne cikin salama, sauƙin kai da fahimtar juna. Ala misali ace mutane biyu sun kawo ƙorafi you ko kuma suna samun saɓani, ya kamata ace in ji daga bakin kowa kafin in yanke hukunci sai kuma ba da uzuri. Wanda kowa yana da wannan daman. Ka zo ka same ni da uzurinka zan bi ku uzurinka. Idan a uzurinka ka ga ko jagorantar al'umma zai maka wahala. Idan kuma ka kasance mutum ne wanda yake da saukin kai baka da damuwa baka da matsala da kowa, kana harka da kowa, kowa na ka ne, za ka ga jagorantar al'umma yana maka sauƙi. Za ka ga jagorantar al'umma bai da wahala gare ka kuma mutane za su so ka. Saboda me? Saboda yadda kake kula da su, yadda kake yin al'amuranka wanda zai sa cewa in dai har su ne da laifi, eh su ne da laifi, in ba su ba ne ba, ba su ba ne ba. Kuma hakan zai sa cewa kana taimaka musu wajen yin wasu abubuwan personal. Wasu personal abubuwa wanda yake wannan tsakanin ku ne da su. Jagorantar al'umma yana da daɗi. Ya zamanto ace kai mutum ne mai kirki, kana da kirki kana ji da mutane kana da kudi. Hakan yana da muhimmanci, yana da fa'ida sosai a rayuwanka, na matsayinka na shugaba.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma. Gaskiya ya danganta da irin abun da nake a wannan lokacin. Nakan fi, nakan fi, nakan fi, nakan fi kuzari da yamma gaskiya saboda yamma ya kasance lokacin da nike buga ƙwallo. A lokacin da kafin in fara aiki da kuzari kuwa da safe kafin, wannan ya zama dole amma yana da kyau a ce mutum yana da kuzari, yana da kyau a ce mutum yana da kuzari da safe. Dan da safe nan ka tashi duk wani hutawa ka huta duk wani, duk wani kwanciyar hankali kana tattare da shi a wannan lokacin. So kuzari da safe abu ne wanda eh ya kamata a ce kowa yana da shi. Amman in terms of kuzari da safen nan, yakan ɗan yi wahala.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci ne to ko kuma dai in ce kammala aiki a lokaci ya danganta irin, ya danganta da irin yanayin tsarin aikin da ka tsara ma kanka za ka yi. In har mutum yana so ya kammala aiki akan lokaci ya kamata a ce kafin ya je wajen aiki ko kuma tun yana gida ya tsara, ya riga da ya tsara yacce, yacca zai yi aikinsa washe gari. A'a washe gari idan na zo ga abun da zan yi yadda yake so kuma ya yi aiki har a ma samu ya gama akan lokaci. Amma da zaran a ce ba ka san me za ka yi ba, sai wannan safen da ka zo lokaci ne za ka fara tunanin, a'a zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To za ka ga sai ka ga kamar aikin ya maka yawa. To at that moment za ka iya jin jikinka ya mutu. Amma ana ce kafin ka, kafin ka zo ka riga da ka tsara aikin da za ka yi. Ka riga da ka tsara yadda za ka tafiyar da aikinka. Wanda ka san cewa ina zuwa abu ka za kawo zan hau, zan, zan faɗa ma, kawai zan yi kaza ne, zan ci na gama, zan je in, zan zo in yi shara. Da na yi shara na gama zan zo in yi mopping. Da na yi mopping na gama zan shiga bayi. Bayin da zan fara da shi shine bayin, bayan gida restroom ke nan. Dan na je zan wanke restroom, zan yi kaza in wanke da bleach ɗin, in wanke wash hand basin ɗin, in wanke inda ake fitsari. In zo in ƙara wiping ɗin ƙasan in zo in yi mopping ɗin shi. Sa'an nan in shiga bedroom inda ake wanka ke nan. Shima idan, inda ake wanka idan na shiga zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To ka ga ka sa abun naka akan, ka sa shi akan tsari. Ka sa, ka sa shi akan matakala. So without stress da ɓata lokaci ka riga da ka san idan na gama kaza ga abun da zan yi, idan na gama kaza ga abun da ko da a ce a yanayin aikinku kuma a, a process ɗin aikin ka, ka huta saboda ka gaji. Still on still za ka ga aikin ya tafi maka more fluent, more current. Dan most of the time yau kaza, kaza, kaza zan yi. A'a gobe kaza, kaza, gobe idan na je wajen aiki da safe ga abun da zan fara yi, ga abun da zan fara yi, zan yi wancan, zan yi wannan, zan yi wannan, zan yi wancan. Ka ga ko? Ka riga da ka san yanayin aikin da za ka yi.

Wani lokaci na rana ka fi so? A zahirin gaskiya na fi son lokacin, lokacin rana rana da na fi so, na fi son lokacin safiya. Saboda lokacin safiya ne ya kamata a ce lokaci wacce duk wani abu da kake buƙata, duk wani abu da kake so ka yi, ka cimma a wannan lokaci na safiyan ke nan. Duk wani plan da kake da shi, duk wani tsare-tsare, duk wani tafiye-tafiye da kake da shi, ya zamana a ce a wannan lokaci na safe, a wannan lokacin ne kake zaka cimma wannan task ɗin naka, a wannan lokacin ne zaka cimma wannan buri kan naka. Saboda a yayin da aka ce rana ya fara yi, yamma ya fara yi, jikin ya riga da ya fara nauyi. Babu daman yin wa'insu abu, wa'insu aikace-aikacen, wasu wa'insu aikin da ba za ka iya wannan ba. Wasu aikin da bazaka iya ɗauka ba wa'insu aikin kuma da maimakon sun ma fi dai son ayi su dai da safe ace ka bari sai da yamma ɗin nan So a zahirin gaskiya dai ranan da, ranan da ni na fi so, lokacin, lokacin, lokacin na rana da na fi so gaskiya na fi son da safe ɗin nan. Saboda duk wani aikin da mutum ya kamata ya yi, duk wani shafe-shafe, duk wani goge-goge, duk wani tafiye-tafiye, ɓalle-ɓalle, karye-karye, wa'insu abubuwa dai da yawa haka, duk a wannan lokacin safiyar. Saboda lokacin akwai kuziri, akwai, akwai kuzari a jikin mutum, akwai ƙarfi, akwai, akwai energy a jikin mutum. So at that moment mutum zai yi abin da yake so zai yi komai, za ka ji ka normal, za ka ji ka ba wani hayaniya, ba wani wannan. Amma da zaran kam aka ce, a zaka bari sai yamma yayi, oh, to a lokacin ba lalai ba ne ba ka samu yacce kake so ko kuma ka samu abin da kake so a wannan particular aikin da kake tunanin tin zaka yi. Duk da ba wai abin wannan bane. Ala misali yanzu dai a ce kamar lokacin azumi haka. A lokacin safiya shine lokacin da za ka je ka yi da ɗan ƙarfin da kake dan taƙama da shi dai haka za ka ɗan dai ji ka dai dai normal, normal haka. Amma da zaran aka ce wai a ba ka bari sai yamma ya yi, a eh gaskiya ba ka rana ya ƙasa, yamma ya yi, yamma na yi rana na ƙasa kai ma kana yin ƙasa ne saboda a wannan lokacin ƙila jikinka ba wani, ba wani ruwa, ƙarfashashi haka, ba wani abinci, ba wani wannan haka dai. Za ka ji jikinka ya weak, aikin ma ba lalai ba ne ba ka iya yi. Amma da zaran aka ce wai ka yi aikin kafin ka fito kuma ka yi, ka yi aikin tin da safe. To za ka ji ka normal, ba wani pressure sai nan kawai nan lokacin kawai wannan lokacin zaka zauna ka cigaba da hutawa ne. Indai ba wai kuma ƙila kuskure ba ne ba ko kuma wani wannan.